Mai yasa mutane da yawa suke amfani da layi koh fiye da abinda ya sa mutane suke amfani da layi biyu ko fiye da haka ma? Saboda idan ka kira da wannan bai je ba, ko kuma an kira ka da wannan layin ba a same ka ba ko a kira ɗaya, shi yasa mutane suke amfani da layi biyu shi yasa ka ga gida biyu maganin gobara.

Me nene yanayi na ke tsanani lokacin shiga? Toh yanayi na ke tsanani lokacin damina da aka shiga shine lokacin da abubuwa suke tsada komai ya tashi ya zama komai yayi tsada, gaskiya mutane a wannan lokacin an shiga tsanani sosai, sai kuma lokacin da aka yi kulle na korona, mutane da yawa suna son yadda suka fara wannan lokaci.

Ina kike son ciyar da wuta? To, abin da nake son ciyar da wuta shi ne sabida gida ko kuma wani abunda da mutane suka fi so ta hanyar kai na fusan ciyar da wuta. Saboda idan ka ciyar da wanda ba shi da shi, to shi ma an iya saƙa.

Yaya kake kallon finafinan yaya ya kallon fina-finai Hausa a da cikin ɗakin da ya fara tuƙi. Na tuna wasu al'adun kyau sun fi ma'ana, amma yanzu sun koma kawai nemon kuɗi suke yi, amma da sukan yi abubuwa masu ma'ana masu banƙya.

Abin da kuka yi fama akansa sosai menene sakamakonsa? To abin da, abin da muka yi fama akansa sosai ai anfi killace shi anfi adana shi saboda an san cewa anyi fama da shi kafin a samu sakamakonsa. Yakan zama abu ne mai kyau.

Berunka suna da daɗi? Eh, gaskiya. Beruna suna da daɗi saboda ina san su sosai. Gaskiya suna mun daɗin zama saboda yan da suke ake son kujera samke. Shiyasa nake son su sosai. Gaskiya suna da daɗin zama sosai.

Wacce sana'ar hannu ku ka sa je baku mamaki, me yasa? Sana'ar hannu wadda take ba na mamaki ce. Uniwace ce saboda tun hade sana'ar ce saboda zaka ga duk wani abu ka san shi, ka san yadda ake ka ƙware a shi. Gaskiya ba wata ƙwaya fitilara.

Wanda farashi waga ya canza, wace tasiri hakan ya yi a kan ku? To farashin da ya canza gaskiya a nan be inda nake zuwa jiya farashin mota saboda ya canza sosai kuma ya yi tasiri a al'amuran yau da kullum saboda abubuwa sun yi tsada sun yi abubuwa sun yi tsada sosai.

Shin wayarku ta ɓace, ɓacewa ko, ko lalacewa, me kuka yi bayan haka? To wayata ta taɓa ɓacwa kuma abin da nayi lokacin kawai nayi, ƙoƙari naje nayi welcome back din layina sannan kuma sai na sai wata. Saboda kuka ce za ka yi tirakin a lokacin gaskiya ba lalle bane ka samu.

Wace kalma ce kuke son faɗa don kawo ta na da daɗin ji? To kalman da nake son faɗa saboda tana da daɗin ji shine "kuɗi" saboda idan kalma ce mai daɗi kuma kowa ya san ta, kowa yana jin daɗinta, shi ya sa ma nake son kalmar.

Me kuke so ku barwa yayanku ko tsara mai zuwa amma ban gane wannan tambayar ba amma idan na fahimta so ake anuna cewa me mutum yake so ya bar ma ‘ya’yanshi. To mutum abin da yake so ya bar ma ‘ya’yanshi shi bai wuce ilimi mai amfani. Saboda idan ka barma yaro ilimi to ka bashi dukkan.

Idan za ku iya zama wani mutum na rana ɗaya, wa zai kasance? Idan da ace zan kasance wani mutum na rana ɗaya, to ba zai wuce wanda yake da ikon sarrafa abubuwa ba, saboda akwai abubuwan da zai zan sarrafa su zan canza su a lokacin.

Ku faɗi lambar waya ko adireshin da kuka haddashi ku ka haddace to lambar wayar da na haddace dai ba ta wuce lambar ta shine zero eight one to ince sifili takwas ɗaya shida biyu ɗaya shida biyar biyar bakwai sifili.

Me kuke faɗa wa wanda yake yin abu a karo na farko? To duk wanda ya fara yin wani abu a karo na farko, in abune mai ƙyau ana ƙoƙari a ƙarfafa mai gwiwa a nuna mai cewa eh lallai abun nan mai ƙyau ne yaci gaba dayi. Idan kuma ba abu bane mai ƙyau, to ana mai kashedi akan cewa ya daina kuma kar yayi abunda zaiyi kenan.

Tun bikin da na yi wani da har yanzu, marai shine cinikin wani abubuwa da na yi, wanda har yanzu yanayin kamfanin ta marai saboda ya yi sauki sosai kuma na amfana.

Yanayin yankin ku ya sauya ya ya cikin shekaru? Eh, gaskiya yanayin ya sauya ƴaƴa cikin shekaru, saboda ya kawo wasu al'adu da wasu abubuwa wanda da ba'a san da su ba, shi ya sa yanzu yara da yawa sun can-sun sauya, abubuwa sun sauya sosai gaskiya. Shi ya sa al'adu da kuma tarbiyya, ta da da ta yanzu ba ɗaya bace.

Yaya kuke tafiya daga wuri zuwa wuri kowace rana? To, in zan yi tafiya daga wani waje zuwa wani waje, idan tafiyar me nisa ne, na kan yi ƙoƙari na ga na hau mashin ko kuma na samu wani abin hawa wanda zai isadda ni da cikin sauƙi. In kuma tafiyar ba wata mai tazara ba ce, to na kan yi tafiya da ƙafata ne.

Wake, daga wake, shinkafa zuwa ƙosai, wacce rawa yake takawa a abincin gidan ku? To gaskiya yakan taka muhimmin rawa a cikin abincin gida. Saboda wake na kan so shi sosai, musamman idan aka haɗa shi wake da shinkafa. Shima ƙosai na kan ci shi gaskiya yanda ya kamata.

Masu tallar magani a kasuwa wace gogewa kuke game da su? To gaskiya masu tallan magani a kasuwa na samu wata gogewa wanda mafi yawanci kai kana jin irin tallansu kasan cewar karya ne ba abu bane mai yiyuwa abin da suke faɗa.

Kana sa turare kullum? Eh, ina sa turare saboda in ka sa turare inka fita kana ƙanshi. Ko ita ma idan ba su ji ƙanshin jikin turare mafi kyau ma kanka. Inun kanshin nan yana tashi za ka rin'ka jin ka sakayau ma tarakta wani dam ko kuma wani wannan ba aka za ka rinka jin ka.

Rana ke zuwa kasuwa. Rana ɗa na ke zuwa kasuwa. Gaskiya irin ranar da ban fita aikin site ba. Toh, wannan lokacin ne na ke zuwa kasuwa kuma zuwa siyan abubuwa ne. Gaskiya don lokacin da ban da aikin zuwa site kuma naga ina da ɓikatan wasu abubuwa a lokacin ne nake fita na je kasuwa.